Eh, buɗe taga. Taga na a buɗe yake. Kullum a buɗe yake. Na ma ƙara shima na dawo da shi cikin kariyar two four seven ma a buɗe yake, sai dai indai iska ya ishe ni sai in ja kwatin. Kuma babu wani hakan a.

Gaskiya ba zan ce maka ba, ba na ci. Amma gaskiya ba wani son dafaffen ƙwai na ke ba. Gaskiya na fi son soyayye kai saide a hankali. Ina siya ma bawai cika son shi nake ba in ya yi kisa na ba na san shi.

Eh to na farka yau, yawancin zan je aiki six nake tashi, in shirya saboda ran aiki ba waye shan aiki. Ko kuma satude an sunde gaskiya PM ma ban tashi bacci ba.

Eh tom gaskia miya dai yanda kaga tafi duk da dai ba wani fan ɗin abu mai zafi bane ni, amman miya nafi son shi da zafi. Sa'ad tuwon ne dai ya zo da sanyi ko shinkafa, amma na fi son shi da sanyi. Da zafi fa miya.